Gaskiya, in nai abun da nake yi don ƙara aiki gaskiya suna da yawa. Na farko ni mutum ne wadda yake ma son aiki. Ina son yin aiki sosai da sosai gaskiya. Don daga na tashi daga bacci in na farka ba abin da nafi yawanci da ya wuce in dinga yin aiki. Ina son yin aiki sosai. Ni mutum ne mai son yin aiki. Ina son yin aiki, ina tashi daga bacci aiki nake yi. Ina aiki ko yanzu ma yanzun nan ban jima da tashi daga bacci ba amma kuma har nayi shirin fara aiki. Aiki shine tubali na, aiki shine abin da na fi so gaskiya. Ina so in ga in ga kaina ina yawanci ina yin aiki, ina sa jiki in aiki, in abin da ya kamada. Ba abin da ya kamata yawanci wanda nafi sa jiki ma in yi kamar yin aiki. Yin aiki abu ne mai kyau kuma wanda nake son yi, nake sa jiki, nake yi sosai sosai. Gaskiya ina son yin aiki kuma ina alfahari da hakan kuma ina sa jiki ina ƙara gode wa Allah da yanayin yadda nake sa nake bi nake yin aiki da wasu abubuwa. Kuma ina fata kuma ina ƙara jin daɗi, ina ƙara gode wa Allah da ya sa nake yin aiki sosai sosai. Don yin aiki fa gaskiya ba abu bane wadda rago yake yi ko mene ne zance. Don yin aiki wadda mutum ne mai ƙarfi jajirjacce wanda yake jajircewa yake sa jiki yake sadaukarwa. Don yin aiki sadaukarwa ne zance gaskiya. Don sai sadauki ne wanda ya sadaukar wadda yake sa jiki yake yin komai. Kaga ba yadda za ai ace wanda baya sadaukarwa, ban da wanda wanda baya sa jiki baya. Kaga sai wanda yake sadaukarwa. Aiki tukuru sadaukarwa ne. Dole sai ka sadaukar kas kafin kai aiki tukuru kafin kai. Kaga in ba wai ka sa jiki ka na yin aiki tukuru, ka sadaukar ba ne ba a'a. Aiki fa ya danganta akwai kashi, kashi, kashi, kashi, kashi. Akwai aikin da kai ma karan kanka akwai aiki irin na ƙarfi, aikin ƙarfi a ɗaga bulo, a ɗaga ƙasa, a yi mene ne a ɗaga mene ne duwatsu a jajjera, a yi laburanci mene ne da sauransu. Akwai aikin ƙarfi. Bayan bacin aikin ƙarfi akwai wasu ayyuka daban daban. Akwai irin aiki, aikin gwamnati, a'a irin aikin zuwa ofis akwai a'a aikin irin makaniki da sauransu. Gaskiya aiki jajircewa ne ni a ganina. Jajircewa da haƙuri don ba kowane aiki kowane aiki yana da wahala. Sai dai in ba ka fara ba kowane aiki yana da wahala gaskiya yana da wahala. Amma in ka yi ka na ga kaman, e akwai wanda yake da sauƙi to gaskiya kai ka yi mummunan fahinta. Ko wanne aiki, ko wanne aiki a duniyar nan, ko wanne kalan aiki a duniyar nan bai da sauƙi, bai da sauƙi ko kaɗan gaskiya. Ni a ganina ke nan kowa yana jajircewa ne yana yin abun da ba wanda zai ce yanzu abun shi bai da wahala. Sai kowa yana nan a matsayin nan ne zai fahimci cewa kai wannan kalan aikin fa yana da wahala sosai kuma ka ga akwai gajiya. To ba yadda za ai ka ce dai aikinka kai yana da sauƙi na wani kuma naka yana da wahala na wani kuma bai da shi. Kowa nashi aikin yana da wahala sai dai kawai na wani ya fi na wani. A zahirin gaskiya ke nan. Ba yadda za ai ace aikin wani bai fi na wani ba. Shiyasa yawanci nake yawan cewa ai aiki, aiki gaskiya yana da wahala gaskiya. Aiki ayyukannan suna da wahala. Gaskiya suna da wahala sosai kuma nakan ji daɗi a ko yaushe in mutane naga suna sa jiki suna aiki suna ayyukan da ya kamata a ko yaushe. Kaga ba abun da ya kai mutane a ce suna aiki suna jajircewa suna sa jiki. To kaga yawanci abubuwa zai, zai, zai, zai daideta in dai mutane suna ƙara sa jiki suna abunda ya kamata. To ba abun da ya kamata kamar ace mutane suna sa jiki suna jajircewa. Nuna jajircewa akan komi, kai haƙuri da wasu abubuwan da ba ka samu ba mene ne shine aiki da sadaukarwa da komai da komai. Amma wasu zaka gan su, zaka gan su su basa za jajircewa gaskiya basa jajircewa suyi abunda ya kamata a lokacin da ya kamata. Akwai abun da ake cewa haƙuri. A rayuwa koma me za kai koma me za kai koma me za kai ka dinga haƙuri da abun da ka samu. In ma ba ka samu ba ka yi haƙuri. Koma me a rayuwa ana samun shi ne bisa haƙuri da lokaci. In lokacin ka bai ba bazaka taba samu ba. Sai dai ka yi haƙuri kawai ka samu. In lokacin ka ya yi to shikenan za ka samu. Amma haƙuri shine tu ginshikin kuma shine tubalin komai. A samu dai koma me za ka yi koma me kake yi ka tabbata dai kana da haƙuri kana haƙuri da abubuwan da ka samu. Ko da kaɗan ne ka samu to ka yi haƙuri. Wataran Allah zai ƙara maka. Wani yana neman kaɗan da ka samu ma bai samu ba. Yana ta neman kaɗan da dai kake rainawa ba ka samu kake ka samu kuma shi bai samu wannan kaɗan ba. Da zai samu da zai gode wa Allah. Kai ma kaɗan da ka samu ka gode wa Allah da dai abun da ya ba ka. Don wasu na ta nema abun kai ka samu kuma ba.

Gaskiya lokacin rana da na fi so gaskiya rana dai in an tambaye ni rana na yaushe nafi so? Zanyi iya ce rana. Akwai ranaku da yawa gaskiya da wanda nake so kuma nake ranan naga yayi gaskiya ina jin daɗi ina jin farin ciki. Kaga kaman farko zance ranar juma'a. Na san ranan Juma'a ɗin da shiken rana bai da wani tsawo da sauransu kuma rana ne wanda yake da albarka da sauransu. To gaskiya ranan Juma'a yana daga ciki ranaku manya wanda nake so. Bacin ranan Juma'a ina san ranan Asabar. Dan ranar Asabar shine sa rana waɗanda ba'a zuwa makaranta ba'a zuwa aiki. Kaga gaskiya ba ranaku wanda ake hutu kaman ranan Asabar. To ranan Juma'a da Asabar gaskiya sune ranaku da nake so. Alhamis ma gaskiya yana san rana Alhamis. Rana Alhamis ina san shi sosai sosai. Rana dai wadda bana so gaskiya shine ranan eh ranan ranan da ake cewa ranan Sunday wato kenan Lahadi. To gaskiya shine ranan da bana so. Amma in ka tambaye ni ranan da nake so? Shi zance maka Juma'a da Asabar. In ka ce in zabi ɗaya? Zance maka ranan Juma'a shine rana mafi kyawu a duniya. Ba wata rana kaman rana Juma'a. Juma'a ita ce rana mai kyau mai daɗi mai komai da komai da ake bukata. To shine abin da zance kenan. Shine rana da na fi so lokacin da na fi so kuma da lokacin rana da na fi so irin ƙarfe, ƙarfe huɗu da shike. Shine lokacin da nake zuwa filin ƙwallon ƙafa in buga ƙwallon ƙafa. Kaga shine na so dole gaskiya haka ma tayi ce lokacin da na fi so kena. Amma dan ni bana ina son kowanne irin lokaci kuma ni bana wasa da lokaci da sauran abubuwa. Amma lokacin da na fi so na faɗa. Ranan Ju-Juma'a ne na fi so kuma na fi son ƙarfe huɗu. Dan ni ya danganta da komi ina yin shi bisa tsari ne a rayuwana. Kafin nan nayi abu sai nayi tunani in ga abin da ya kamata. A'a abun nan zai yi ko ba zai yuwa ba. A'a abun nan zai je ko ba zai je ba. Komi ina yin shi bisa tsari kuma gaskiya ina gode wa Allah da yake ba ni dama nake ƙara gode mashi kuma in ƙara nake yin abubuwan da ya kamata. Kuma gaskiya ba abin da zance sai dai in ce wa Allah na gode mashi. Dan ya taimaka mini sosai a komi a rayuwan nan. Ba abun da zance mashi sai dai in ce mashi na gode sosai. Gaskiya Allah na gode maka ba abun da zanyi cewa yaza rayuwan nan sai dai in ce mashi na gode mashi. Dan yanayin abubuwan da nake samu da sauran abubuwa gaskiya ba abun da za in buɗe bakin cewa Allah sai dai in ce mashi na gode. Na gode da wannan abubuwan da ya mun, da wannan abubuwa da ya bani, da wannan abu. Ko ma mai kawai inda wannan rayuwa na duniya ne. Ni ban da abun da zan buɗe bakin cewa Allah na gode sai dai kawai in ce mashi na gode. In na ce mashi na gode ma ina ga kaman gaskiya yayi kaɗan. Godiya da zan buɗe bakin ce na gode nan ina ga kaman yayi kaɗan. Dan abubuwan da Allah ya mun gaskiya suna da yawa, suna da yawa gaskiya. Kuma ina jin daɗi ina fatan haka ina fatan in ci gaba haka. Ina fatan alkairi ma kaina. Ina fatan abubuwa dai da yawa gaskiya. Ina jin daɗin haka kuma ina ƙara gode wa mai shi wadda ya bani kuma wanda yake nake ƙara roƙa ya ƙara mini. Gaskiya ina ƙara gode mashi ina ƙara jin daɗi kuma ina ƙara godiya ga irin nimomi da abubuwan da ya bani da yanayin abubuwa da yake taimaka mini da komi da komi. Ba abun da zance ma Allah sai dai in ce mashi na gode. Kuma ba abun da zance mashi sai dai in ƙara ce mashi na gode. Dan ina jin daɗi ina farin ciki da yanayin abubuwan da Allah ya yi mini. Komin kuma lokacin rana da na fi so in ace ranan Asabar gaskiya ina son rana Asabar shi ma. Sabila dame, sabila da rana Asabar yana daga cikin ranaku da nake zuwa nake kallon ball kuma in buga ball kuma inji daɗi. Gaskiya kaklva ba rana abun da zance wa wayen rana da kusa dai shi ƙara jin daɗin gode wa Allah. Dan gode wa Allah kan shine kan abubuwan da muke yi sosai sosai. In ba ka gode wa Allah ba? Waya zaka gode wa? Wa yayi maka? Ba wanda yayi maka sai Allah ai. Allah ne yayi maka shi kaɗai ya kamata ka gode wa ka bawa abun da ka gode mashi ka bauta mashi. Ba wanda yayi cancanci ka gode ko kuma ka, ka gode wa sai dai Allah. Allah ne kawai ya kamata ka gode wa ka, ka abun da yake kake bukata shine yake ba ka a lokacin da kake bukata. Yawan ci ko be baka a lok-- daidai lokacin da kake bukata ba. Akwai lokutan da zai ƙara baka. Shi Allah babu kaman shi, babu kaman shi. Shi ya sa muke ƙara gode mashi muke gode mashi mu kan ini-- nimomi da ya yi mana da abubuwa da ya na mana. Ba abun da za muce wa Allah sai dai muce mashi mun gode. Ba abun da za muce mashi ko kalmar mun gode ma in muka faɗa mashi gaskiya muna ga kaman yayi kaɗan. Lokutan rana da na fi so yadda na faɗa na fi so ranan Juma'a. Rana Juma'a in tayi gaskiya ina jin daɗi a ko yaushe ina jin daɗi. Ina jin farin ciki da walwala. Kaga ko kuma bayan ranan Juma'a ace ina so rana Asabar. Asabar da shike ranan hutu ne shi ma ana samu ina hutawa da sauran abubuwa. Sai kuma rana, rana, rana Juma'a da Asabar. Ranan Monday bana so ranan Sunday ma bana so. Ina son ranan, ranan Talata ma ina so.

Gaskiya yadda nake tsarkake gidanmu ko nake abubuwan da nake tsarkakewa a gidanmu dai kau, yadda zan ce gaskiya yana da yawa. Ba kaɗan ba gaskiya muna tsarkake gidanmu sosai sosai. Misali, ni a gidanmu nan ai ba abin da zan ce yadda muke tsarkakewa ma yana yawa. Yadda muke tsarkakewa don gidanmu a tsarkake yake gaskiya. In mun shigo, in mun yi kaza, mun yi kaza, komai a tsarkake yake. Muna tsarkake shi, muna bin komai bisa ƙa'ida. Muna ba yadda bamu tsarkake gidan mu gaskiya. Mu mutane ne wadda suke tsarkake gida sosai. Muna tsarkake gida aƙalla sau biyar zuwa sau shida. Ka san mu mutane ne wanda na farko ma zan iya ce muna tsafta ko menene in ka shiga gidanmu dai da wuya ka kalla, it's hardly ka ga datti ya yana nan a gida. Amma kuma yadda muke tsarkake gidan gaskiya ya kamata, ya cancanci yadda muka yi. Kuma gaskiya ina alfahari da haka kuma ina jin daɗin yadda muke yi kuma yadda muke bi. Ba abin da zan ce kuma gaskiya sai dai irin ƙoƙari da muke yi da jajircewa da muke nunawa mu wajen tsaftace gidan gaskiya ba kaɗan ba ne. Don mutane da yawa in sun zo suna, suna yin fara-fara'a da jin daɗi da yanayin yadda gidan suke ganin shi da sauransu. Gaskiya kuma ni hakan yana min daɗi. Ba abin da zan ce gaskiya sai kuma mun gode sosai. Don duk mutumin da zai zo ya ce maka ka yi kaza, ka yi kaza, ka yi ƙoƙari a mene ne, a mene ne, gaskiya ba ƙaramin mutum ba ne a gare ka. To shiyasa gaskiya muna ƙoƙari, muna ƙara ƙoƙartawa, muna yin abin da ya kamata lokacin da ya kamata. Duk abin da ya kamata dai muke yi. Ba abin da muke cewa gaskiya sai dai mu ce mun gode Allah da yanayin mutane yadda suke iya ba mana. Kaga kuma duk mutumin da yake yaba maka, yake tallafa maka yake ce kayi kaza, kayi kaza, ba karamin mutum bane a gare ka. To shi yasa nake ƙara jin daɗi, nake ƙara gode wa Allah bisa ga abin da yai mana da ni'imomi da sauransu. Kaga kuma in dai ka samu ni'ima kuma ka ke tsaftace gidan ka, ka ke tsarkake shi, ka ke wanke wa, ka ke tsaftacewa, ka ke kulle ƙofan gida, ka ke-- muna da ƙofofi da yafi ƙwaya shida ma a cikin gidan. Kuma muna da shi wanda shi ƙofofin nan ko ina ka shigo za ka zo ka kalla ko to ina akwai ƙofofi. Muna tsarkake gidan, muna kullewa saboda irin ƙananan sace-sace da ɓarayi da suke shigowa mana gida. Muna ƙuƙƙulewa in za mu kwanta ko kuma in dare yayi ko kuma in babu yara a ciki. Gaskiya muna kullewa, muna tsarkake gidan, muna tsarkake shi. Muna kullewa, muna tsaftace gida, muna komi da komi. Don gidanmu in ka shigo gaskiya za ka ji daɗin zama a ciki. Don komi yana nan, yana nan. Ba abinda babu a cikin gidan gaskiya koma waye ko bako ne in yazo cikin gidan gaskiya yana jin dadi. Kuma ba karamin dadi bane kuma karamin ni'ima bane kasancewa a cikin gidanmu ko kuma kasancewa tare damu a cikin gidan gaskiya ba karamin ni'ima bane, don mutane da yawa in sun taho cikin gidanmu suna ji dadi kuma suna farin ciki. Ni ma karan kai na ina jin farin ciki don ina zaune a cikin gida ina farin ciki, ina fara, ina walwala. Ba abinda zan ce sai kuma nagode wa Allah se kuma irin ni'imomin da Allah yake yi. Kaga ba yadda za a yi ka ce ba zaka gode mishi ba. Dole ka goge yadda ya mishi. Don tsarkakewar gidan kama dai mene ne da mene ne ko ma me shi yake yi, kai ne kawai kake yi amma shi ne yake ba ka ilimi da yadda za ka yi. Kaga in ko ba ka da ilimi ko kuma yadda ba ka da tunani yadda za ka yi, to ya za a yi ka ce ka yi. Kaga shi ne yake yake. Nan tun da shi ya ba ka tunani kake yi kake ka iya tunawa ka tsarkake gidan ko kuma kar ka tsarkake. Kaga shi wannan Allah ɗinnan shi ne kaɗai, shi kaɗai ne, ba wani wani makamancin shi, ba irin shi, ba mai, ba yi da aboki, bai da uwa, bai da uba, bai da ƙani, bai da yaya, bai da komai. Kaga tsarkake gida kuma gaskiya lissafi ne. Domin in ba ka lissafa ba, ba yadda za a yi ka fara tsarkake gidanka. Don tsarkake gida babban abu ne gaskiya. Ba kowa ke tsarkake gidan shi amma mu muna tsarkake gidanmu yana fin sau biyar ko sau shida a rana. Gaskiya muna jin daɗin haka kuma. Muna jin daɗin haka, muna farin cikin yin haka kuma ba abin da za mu kuma cewa kuma kuma yi sai kuma farin ciki mu ce mun gode Allah. Kaga kuma ko kowane kalan ilimi da Allah ya baka dole ka gode mishi. Ya kamata ace ka gode wa Allah kalan ilimi da ya ba ka, kalan nazari da tunani da komi da komi da ya ba ka. Don ba abin da ya kamata ka ce wa Allah sai dai ka ce mishi ka gode. Don godiya kawai koma ka gode kace wa Allah gaskiya godiyan yayi kadan. Don godiya kan ya ma Allah kaɗan don, ba don dai ce haka ba amma dai godiyan ka gaskiya shi Allah ba godiyan ka ma yake. Ko da shike yana bukatar godiya. In ka go, in ka gode mishi zai ƙara maka, ka gode mishi zai ƙara maka, gode mishi zai ƙara maka. Ma godiyan ma koda ka gode abubuwan da yayi maka ai yayi kadan shi godiyan godiya kan ya yi kaɗan ko muna ƙara gode wa Allah yadda yake ƙara ba mu ilimi da nasara da yawa wajen tsarkake gidanmu da wasu abubuwa da muke yi a yau da kullum. Ko muna ƙara jin daɗi akan abubuwan da yake mana a ko yaushe. Muna ƙara gode mishi da nasarorin da yake ba mu.

A gaskiya ina sanya agogo a hannuna sosai. Ni ma abocin son agogo ne. Ina jindaɗi, inason sanya agogo a hannuna. A gani inason sa agogo kuma ina yin abubuwa da agogo sosai. Ina sa agogo a hannuna kuma ina jindaɗin sanya wannan agogo a hannuna. Kuma Kaga ni ma abocin son agogo ne kuma ina son agogo. Ina jin daɗin sa agogo a hannuna. Anada agogo guda yana kai uku kuma ina sasu a hannuna daban daban. Inada agoguna, inada fari, inada baƙi, inada ja, inada kore, inada yellow. Ba kalan da banida shi agogo. Ina jin daɗi. A koyaushe in nasa agogo, wani kalan farin ciki ne nake ji a hannuna sosai kuma nake jin wasu ni'ima ne da sauransu zance. Agogo gaskiya ina jindaɗin sa agogo kuma ina jindaɗin amfani da wannan agogo da nake jindaɗi ana amfani dashi. Ba abunda zance gaskiya sai ince wa Rabbi nagode da shike yabani kuɗi da ni'omomi da nasa na saya agogo kuma ina ƙara jindaɗi gaskiya. Ba abunda zan ƙara ce mashi sai dai ince nagode. Ba wani banda wata kalma da zan iya ƙara cewa Allah kuma saidai ince mashi nagode. Don ina sanya agogo sosai gaskiya. Inada agoguna da yawa, inada su sosai. Kuma agogo abune wanda nake kamar zan iyace nake bukatan shi kuma nake amfani dashi kuma nake sonshi kuma nake sashi. Shi agogo, inada agogo kala kala, inada agogo ma yana kai guda uku zuwa huɗu. Ina amfani da su. Inada agogo diganan, inada agogo gefen hagu, inada na dama, inada agogo inada abubuwan hannu daban-daban fa. Inada su daban-daban, ina amfani dasu kuma ina jindaɗin yanayin da nake amfani dasu. Kuma duka agogunan suna aiki kuma ina jindaɗin yanayin agogunan yadda nake sasu da yanayin yadda nake amfani dasu. Duka suna ban farin ciki gaskiya. Ba abunda zan kuma cewa sai dai ince ma Rabbi nagode don ba abu bane, ba abu bane mai daɗi ko abu ne mai ba abu bane mara farin ciki. Abune mai farin ciki da in kasashi kaima kana cikin farin ciki wanda za ka so. Mutane da yawa suna son amfani da agogo amma kuma ba su da kuɗin siyane. Ni inada kuɗin siya, inada kuɗin sawa, inada kuɗi da nake dashi har ake amfani dashi. Kaga wannan babban abu ne kuma babban farin ciki ne, babban abun a taya ni murna ne a ciki gaskiya kuma ina ji daɗi. Ina jindaɗi sosai da yake yadda nake amfani dashi kuma yana yadda yake taimakamin nake wasu abubuwa. Ba abunda zance gaskiya sai dai incewa Allah nagode mashi. A koyaushe in na ɗaga hannu, ban da abunda zance sai dai ince ma Allah nagode mashi saboda yanayin ni'omomi da ya mun da yanayin abubuwa. Ba zan iya buɗe baki ince nagode sosai ba. Don godiyar ma in na buɗe baki nace nagode, ina kaman ma godiyar ma yayi kaɗan. Dole in nace nagode ma inaga kaman ma abunda Allah yamin gaskiya yafi, yafi godiyarma ina kaman ma koda nace nagode, godiyar ma ina kaman ma yayi kaɗan saboda abubuwan yayi yawa ne, yayi yawa ne. Shiyasa nake ƙara gode mashi nake jindaɗin yanayin yadda yake yake mun abubuwa na. Ina ƙara gode mashi don inada agogo sosai, sosai, sosai. Inada agogo sama da, ina da agogo da yafi ƙwaya uku zuwa huɗu. Inada su daban, daban, daban kuma gaskiya ina jindaɗin amfani da kowane agogo daga cikinsu. Gaskiya ina jindaɗin amfani dashi. Ba iya agogo ma ɗaya nake da shi ba. Ina da agogo da yakai guda uku ko zuwa huɗu kuma kowanne a cikinsu yanayin da nake amfani da su kuma ina jindaɗi da su gaskiya. Agogo ba ƙaramin abu bane a hannun mutum. Zaka kalla in mutum baida agogo ma sai ka kalla hannun shi a bushe, sai ka kalla hannun baya wani kyau ko menene. To shiyasa koyaushe in nasa agogo gaskiya ina jindaɗi. Ina jin daɗin amfani da agogo da nake dashi. Kuma a koyaushe in kaga hannuna da agogo gaskiya akwai alamun farin ciki da annashiwa kuma ina jindaɗin wannan. In naga agogo dai hannuna ina jindaɗi. Kuma mene, kuma a wane lokaci kuma a yaushe dai gaskiya ina ƙara jindaɗi ina ƙara godewa Allah da ya bani ni'ima, da ya bani kuɗi da nake sa agogo da nake komi da komi dashi gaskiya. Ba abunda zance sai dai in ƙara cewa nagode, nagode, nagode. Rabbis samawati, nagode maka daga yanayin ni'ima da komi da komi da ka bani. Ba wani abun kalman godiya da zance sai dai in ƙara cewa kawai nagode, nagode, nagode. Ba abunda zan iya ƙara cewa ko kuma abunda zan biya ka dashi. Ba abunda na isa na biya ka dashi ba. Kai kake bani komai. Nagode Allah, nagode. Agogo ina sanya agogo sosai a hannuna. Ina, inada agogo kala daban-daban. Inada baƙi, inada fari, inada ja, inada yellow. Ba kala da banida shi, ba iri wadda banda shi. Amma dai barance dai komi da komi a duniyar nan inada irinsu ba amma dai mafi yawanci gaskiya inada irinsu. In dai sabon agogo ya fito gaskiya ko na wani kamfani ne yawanci ina siya, inada su agogo ni daban-daban. Shiyasa yawanci zaka kalla ina kyauta da wasu. In mun na siya wata sabo latest za ka kalla na yi kyauta da tsohon. Ba na cika wai in riƙe in tara agogo da yawa amma inada, inada, inada agogo sama da ƙwaya ɗari biyar wanda suna nan latest agoguna ne wadda na yi.

Gaskiya ina ajiye kwafin bayanai na sosai sosai ina ajiyewa. Dan ni mutum ne wanda yake yawanci za ka kalla in ina da wani bayani ko wasu abubuwa za ka kalla yawanci kwafi din ina da nawa. Wani nawa na kwafi din ina da shi wanda zan kaiwa ko kuma wanda zai yi amfani da wani kwafi daban. Shi ma yana da shi. Koma me nake yi? Ina yin shi bisa tsari. Kafin nan na yi shi sai na tsara kome da kome a rayuwa. Kasan in za ka yi abu a rayuwa ya kamata ka tsara. Ka san yadda za ka yi yadda ya kamata. Akwai dokoki. Akwai abubuwan da ya kamata ka dinga sani. Akwai abubuwan da ya kamata ka yi su kafin nan kowanne bayani za ka yi. Ya kamata ka ajiye. Kowane kwafi yana nan daban daban. Ka san inda za ka ajiye su. Ka san yadda za ka yi su. Ka san menene ya kamata ka yi a kowane lokaci. Kowanne lokaci ya kamata ace kai kana tunani. Kaga abin da ya kamata ga abun da ya kamata ka yi ga abun da ya kamata ka yi. Koma me de in za ka yi a rayuwa ya kamata ka yi tunani kafin nan ka yi kafin nan ka yi. Koma wane kalar dokoki. Koma menene ya kamata a rayuwa. Akwai yadda ya kamata ka yi shi. Akwai yadda ya kamata ka bi ka yi shi kafin nan. Kaga shi rayuwar nan ba wani abu bane mai wahala. Ya kamata kowanne bayanin ka kana da kwafin shi. Kana ka san yadda ya kamata ka bi da su. Ka san inda ya kamata ka ajiye. Ka san kowane bayanai ya kamata ace yana da bayanin kana da kwafin su. Kana da su kana ajiyewa don kana adanawa. Don wataran ko menene. Don ko a makaranta ma in za ka yi submission ana ba da original. Ana ba da asalin wanda ba original ba amma shi ma yana amfani kenan. Kaman wasu abubuwa suna da kyau dai. Ya kamata ace bayanan ka kome yana nan ka ajiye original da wanda ba original ba. Don mu muna ajjiye bayanan mu wanda ba original ba da original din gaba ɗayan su. Amma dai wanda ba original din ba ana bayarwa saboda original din kafin nan ya fito sai ya ɗauki shekaru ko kuma ya ɗauki ɗan wasu kwanaki ko kuma wasu wani abubuwa. Amma dai original din duka dai muna amfani da su gaskiya bayanai na ina raba su gida huɗu ne ko kuma guda gida biyar. Ina photocopy su ne sai in je in yi submission na su in bayar. Amma ka ga ace a rayuwa kam ai ya kamata bayanan ka kananan kana adana su kuma ka kana kwafin su kuma kana rarrabawa. Dan inda kake wa inda za ka je nema aiki ko wasu abubuwa ya kamata ace kananan da bayanan ka ka tattara su ka ajiye. Don kome a rayuwa ana yin shi bisa lissafi ne. In ma ba ka yi lissafi ba lissafin ma za ta iya kwaɓe maka. Kome za ka yi shi ka yi tunani kafin nan ka yi shi. In ba ka yi tunani ba wataran gaskiya za a samu matsala wani tunanin da ka yi. Wasu abubuwan dole sai an samu an yi tunani ake yin su. In ba ka yi tunani ba a rayuwa gaskiya ana samun matsala. Koma me za ka yi shi, ka yi shi bisa tunani bisa abubuwan da za ka yi shi. Dole ya kamata ace kana tunani kafin ka yi. In za ka yi tunani ka ga koma me zai zo maka da sauƙi. Amma in kuma ba ka yi tunani ba gaskiya ana yawan samun matsala. Shi matsalar da ake gudu kuma in ba ka yi tunani ba za ka zo ka same shi. Za ka tar da matsala. Matsala ba abu, abu ne wanda mutum yake so ba. Gaskiya ba a so a samu matsala a kome da ake yi. Ana so a samu a tafi a daidai kawai. Amma kuma ka ga matsala in an same shi ko in an haɗu da matsala ko an haɗu an je an yi wata matsala an yi menene gaskiya ana samun matsala. Gara kawai kafin nan ka yi wani abu a rayuwan ka gara ka fara yin tunani. In ka yi tunanin sa sai ka zo ka yi shi. In ka yi shi tsaf kaga za a samu daidaito ke nan. Shi ya sa ake ce mutum kafin nan ka aiwatar da wani abu ka yi tunani. Ka yi tunani menene abun nan zai biyo baya. Menene ya kamata ace a yi kaza. Kaga koma me a rayuwa ana yin shi bisa tunani ne bisa ka'ida. In ka bi ka'ida ka yi tunani ka bi ka'idoji ka yi kome da kome ka ga ba lallai ka samu matsala ba. Amma kuma matsalar ne dama yawanci ake gudu kar a auku a ciki. In ka samu matsala to wannan ya rage naka kenan ake cewa. Wannan can ta matse maka kenan ake cewa. Wannan kai ya rage ma kenan. Kaga amma in ka yi tunani in ka nemi shawarwari a rayuwa ba haka yawanci ba za ka shiga cikin damuwa ko matsala ba. Amma in ka shiga wannan zai rage naka wannan matsala. Kai zai ya rage maka kenan can ta matse maka kenan. Kaga za ka je ka ji kai za ka je ka fama da wasu abubuwan da kai ka je ka yi kenan. To shi ya sa ake neman shawarwari ake neman mutane. Kafin nan a aiwatar da abu ake ce mutum ka nemi shawara. Ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza. Shi ya sa ake faɗan haka. Shi ya sa muke ajiye kwafin kowane bayanan mu. Koma me muka yi muke ajiye kwafi din. Za mu ajiye shi saboda adana ko kuma wasu abubuwan za mu ajiye wa. Muna ajiyewa ne saboda tantancewa ko mu nuna zahirin gaskiyar abubuwan da muke faɗi. Wasu abubuwan za ka zo ka faɗa da baki amma ba za a yarda ba. Amma sai ka kawo manyan asalin bayanan ka daga shi nan dai eh da gaske ne. Shi ya sa ake so mutum ya fahimci cewa haka eh ga yadda ake yi kenan. Shi ya sa muke yawan cewa dole sai ka kawo kwafin bayanan ka mu tabbatar da cewa gaskiya kake faɗa ba ƙarya ba. Shi ya sa kullum mu.

Gaskiya, kala-kalan wasa da nake a waje suna da yawa. Ni mutum ne mai irin son wasa da yara da abubuwa sosai. Gaskiya, ina son yin wasa. Na san buga ƙwallon ƙafa. Ƙwallon ƙafa shine abin da ma na fi son yi, na fi son bugawa. Don gaskiya ina son buga ƙwallon ƙafa. Ina son yin ƙwallon ƙafa sosai sosai. Ban da abin da nake ina fi son yi kamar ƙwallon ƙafa. Ina buga ƙwallon ƙafa sosai sosai. To, ƙwallon ƙafa shine abin da na fi so na yi, na fi so na buga, na fi so na shine kawai abin da na fi so gaskiya zan iya faɗa. Don ban da wani abin da nake son yin ko kuma wani wasa da nake son gani ko in buga ko in yi mene ne kamar ƙwallon ƙafa. Ƙwallon ƙafa a zahirin gaskiya zamto shine kome a wajena. Ya zamto shine abin da nake so, nake son gani, nake son bugawa, nake son yi, nake son. Babu, bana da wata wasa ban da wani abu dai dai ya wuce ƙwallon ƙafa. Ƙwallon ƙafa shine dai tubali. Kome abin da ka tambaye ni, na sani akan ƙwallon ƙafa. In ka ce min waye ne, kaza, na sani. In ka ce min waye kaza, na sani. Na sani. Akan ƙwallon ƙafa dai, irin na England na Premier na sani gaskiya. Ina da tarihi sosai sosai a ƙwallon ƙafa. Ni masoyin ƙwallon ƙafa ne kuma ni masoyin Manchester United ne. Ni masoyin Manchester United ne sosai sosai. Kuma a zahirin gaskiya, ina jin daɗin yadda nake goyon bayan Manchester United. Kuma ina samun jin daɗi kuma ina samun farin ciki daga wannan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United. Wasan da na fi so in buga yau ko kuma wasan da shine nake cewa ƙwallon ƙafa. Ƙwallon ƙafa a zahirin gaskiya ya zamto mini abin da na fi so, na fi son gani, na fi so. Shi ƙwallon ƙafa ba abin da gaskiya a zahirin gaskiya bai sa ni na yi ba. Don ƙwallon ƙafa a koyaushe yake sa ni nake tashi kuɗi, yake sa ni a zahirin gaskiya kome dai ƙwallon ƙafa ya taimake ni. Kuma ya sa ni na yi abubuwa da yawa. Ƙwallon ƙafa ya taimake ni sosai sosai, ya taimake ni. Kuma ya sa na sami suna, na samu abubuwan da nake so. Kuɗi ne da sauransu. Dan ni mutum ne wanda yake kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Black City. Black City da ke ƙaramar hukumar Jalingo. Black City ƙaramar hukuma ne kuma tim ne na ƙwallon ƙafa. Kuma gaskiya ina alfahari da wannan ƙungiyar da ake cewa Black City. Kuma gaskiya yanayin yadda muke samu muke buga ƙwallo muke abubuwa da yawa da ƙungiyar ƙwallon ƙafanmu nan gaskiya, dai ina jin daɗi. Ina jin daɗi yanayin yadda muke kome da kome. Kuma shi ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta mu gaskiya ana samun daidaito kuma ana samun jin daɗi da cigaba sosai sosai. Shi wannan ƙungiyar ta mu gaskiya akwai irin alamomin farin ciki da sauransu da ake samu. Shi wannan kuma a irin wasa da nake jin daɗi gaskiya. Ba zan ce dai was sauran wasanni ba na jin daɗi ba amma ina jin daɗi. Amma dai wadda take gabar gaba, wadda take nan a gaba a kowane koma mai shi ƙwallon ƙafa, ƙwallon ƙafa shine yake ba ni matsayi ko kuma yake ba ni irin jin daɗi da farin ciki da in ina buga wasa ina ƙara jin daɗi. Yake ƙara taimaka mini, yake ƙara ba ni kamar in yarda da kaina a abin da nake, in ji daɗin abin da nake yi. In yi koma mene ne, shine ƙwallon ƙafa. In ina bugata ina samun freedom, ina samun abubuwan da dai ya kamata in samu. Ina samun fame da koma mene ne yana buga ƙwallon ƙafa. Za ka ga mutane da yawa daga wurare da yawa, wuri mai nisa, za ka ga sun taho suna so su kalle ni. Suna jin sunana, suna jin yadda nake buga ƙwallo. Shine damuwar su zo su kalle ni yadda nake buga ƙwallo kuma in ba su farin ciki. Kuma ina daidaito, ina gaskiya ina iya ƙoƙari na in samu, in ba su farin cikin da ya kamata. Kuma gaskiya a zahirin gaskiya, ni mutum ne wanda yake in yana buga ball ko ba ma iya ball ba, ina buga abu, ina samun farin ciki kuma ina samun yadda ya kamata ina so in ba wa masoya na da kuma masu kallona, ina so in ba su farin ciki da ya kamata. Kuma gaskiya ni ban da wani abin da zan ce musu sai dai in ce musu na gode. Don yanayin yadda ake ba ni ƙwarin gwiwa da kuma ake ba ni support da ake ba ni soyayya da ake nuna min gaskiya ba ni da abin da zan ce sai dai in ce na gode. In ce musu na gode kuma in ce ma Allah na gode. Kuma in ce mishi na gode da yanayin taimakon dai dai ya taimaka min da nake buga ƙwallon ƙafa. Ba abin da zan ce mishi sai dai in ce na gode. In ƙara godiya, in ƙara godiya sosai sosai. Kuma gaskiya a zahirin gaskiya ina ƙara ƙoƙari, ina ƙara ƙwazo, ina ƙara abin da ya kamata. Ni ma ina taimakawa kaina. Amma kuma wadda ya fi taimaka min shine Allah. Tunda shi yake ba ni abun kuma yake ƙara taimaka min. In na roƙe shi yake ƙara ya ba ni. Ka ga ba abin da zan ce mishi sai dai in ce na gode. Na gode sosai Rabbi. Rabbis samawati na gode. Wasan da na fi jin daɗi shine ƙwallon ƙafa. Football ke na ake cewa a Turanci. A Turancin America ake cewa soccer, a Turancin kuma England ake cewa football. Kuma shi ya sa shine ƙwallon abun da na fi so ke nan a rayuwa na.

Gaskiya, wuraren da nake a yanar gizo suna da yawa gaskiya. Ni mutum ne mai son yanar gizo sosai kuma ina aiki sosai a yanar gizo. Ina amfani da yanar gizo sosai sosai kamar irin su Twitter, Facebook, WhatsApp. Kuma ina a yanar gizo ina raba ƙafa gaskiya. Ni mutum ne wadda baya wuri ɗaya, kuma me nake ina raba ƙafa in je, in je nan, in je nan, yi kaza, yi nan, yi nan, yi nan. Ko ta ina, ina rarraba ƙafa yadda ya kamata kenan. A yanar gizo koma ta ina, ina, ina rarraba ƙafa indai an duba da suna, ina da sunaye daban daban, daban daban a yanar gizo. Ina amfani da yanar gizo kuma da yaushe. Ko da yaushe wani ina neman kuɗi, wani ina neman kaza, ina neman kaza. Amma nafi amfani da yanar gizo wajen neman kuɗi, wajen taimakawa kaina, wajen haifar wa kaina da maslaha da komi a rayuwa. Gaskiya yanar gizo yana taimako na sosai sosai ga irin abubuwan da yadda nake samu, yadda nake taimakawa kaina, nake taimakawa wasu wadda suke ƙarƙashina. Gaskiya yanar gizo wuri ne wadda yake kawo haɗin kan mutane, yake kawo taimakon mutane, yake kawo mutane su taimakawa wasu. Yadda ka, ya danganta da yadda mutum ya ɗauki yanar gizo ne. In ka ɗaukeshi ta mummunar hanya to ya rage naka wannan. In ka ɗauke shi ta kyakkyawan hanya kuma kaga shine hanyar da ya dace ke nan. Shi wannan yanar gizo gaskiya yana da amfani sosai don mutane suna yawan taimakon mutane ta ciki. Kaka ba za ka san mutum ba amma in an kawo wasu za ka kalla bidiyon su, za ka kalle su, za ka kalla suna neman taimako. Amma abin ya gagara samu amma ta taimako da yanar gizo da ake bukata in an gani wasu wani zai iya taimakawa. Wani yana da shi amma in ya ga abun gaskiya, in ya ga yana da ingashi, yana da kuɗi kuma kaga zai taimaka. Wasu suna da yawa gaskiya. Hanyoyin yanar gizo da yake, yake, ake samun gaskiya gaskiya yana da yawa gaskiya. Alhamdulillah dai muna ɗaya daga cikin mutanen da suka ɗan samu taimako ko suka samu wasu kuɗaɗen daga yanar gizo. Na samu kuɗi daga Tele-Telegram ɗin app. Na samu kuɗi daga abubuwa da yawa irin su Silentio, irin su abubuwa da yawa dai. Na samu kuɗi kuma ina ƙara mai, ina ƙara godiya ga Rabbis samawati wadda yayi ne yayi komi da komi. Kuma yadda yayi kowa gaskiya ina ƙara gode mashi kuma ina so ya ƙara, ƙara mun yadda nake da shi yanzu. Kuma ba abun da zan ce mashi sai dai in ƙara ce mashi na gode don yanayin abubuwan da na samu ba. Ba, ba zan ce mashi gaskiya yayi kaɗan ba sai dai in ce abun da ya bani gaskiya na gode sosai sai dai in ce ya ƙara mun. Ina son ƙari sosai sosai Allah. Allah ina son ƙari. Allah gabawanka na buƙatan ƙari akan abun da kake bashi. Allah ka sa a wannan Silentio na wannan watan in samu sama da dala ɗari biyu da hamsin. Allah ka taimakeni, Allah taimakon naka ne. Allah abubuwan da nake yi kuma ni na wani nake sa jiki. Kaga yadda nake sa jiki nakeyin maganganu nakeyi koda yaushe Allah ka ga saura dubu biyu ne da ɗari shida a cikin account ɗina gaba ɗaya. Allah ka taimakeni Allah kafin nan, nan da ro zuwa Monday ko Tuesday Allah ka sa su samu su biya mu sake mun. Ya Allah ka sa in samu kuɗin da zan saya iPhone 12 Pro ko kuma 13 Pro. Allah ka taimakeni ka sa kuma salary na ya fara shigowa. Allah ka taimakeni Allah ka sa da kuɗin Silentio kawai ma zan iya siyan abun da nake so. Allah da wayana kuma in sayar da shi dubu tamanin ko casa'in in samu kuɗin da nake buƙata in yi abun da nake buƙata. Allah kai ne mai taimakawa kuma ka ga yanar gizo yana taimako na. Allah ka taimaka mun ka ƙara taimaka mun. Allah mahaifina dadai ya rasu a, a, dadai ya rasu a shekarar da ya gabata Allah ka sa shi a Jannatul Firdaus. Allah, Allah na roƙe ka, Allah na roƙe ka, Allah roƙon ka muke Allah kai kake ba mu. Allah roƙon ka nake kai kake bamu Allah rokon ka muke Allah kai ka ce mu roke ka Allah za ka ba mu. Allah ka sa a Silentio wannan watan Allah ka sa in za a biya ni. Allah ka sa wannan satittakan in satin da za a shiga za a biya. Allah ka sa ko yau ma a biya. Allah ka sa in za a biya ɗin nan ya Allah ka sa in samu sama da dala ɗari biyu da talatin. Allah ka taimakeni Allah ka sa awowin nan gaba ɗaya za a biya ni. Allah ka sa in sha mamaki kuɗin da zan gani Allah. Allah kai kake taimako Allah taimaka mun. Allah kai kake taimako Allah taimaka mun. Allah ba wadda zan roƙa taimako sai kai. Allah kai ka ce mu roƙe ka za ka ba mu. Ya Allahu ya Alrahimu. Ya Allah kai kace mu roƙe ka zaka bamu Allah kai ka ce mu roke ka za ka ba mu. Allah kai ka ce mu roke ka za ka ba mu. Allah ka bani kuɗi, Allah ka ba mu kuɗi. Allah ka sa a sani abubuwan nan duniyan sosai sosai. Allah ka sa in zama sanannen ɗan kwallon ƙafa a duniya. Allah ka taimakeni ka bani sa'a. Allah kai ne mai ba da sa'a, kai ne ka, kake taimakon mutum. Allah ka bani sa'a, Allah ka bani sa'a, Allah ka taimakeni ka bani sa'a. Allah ka ga yanar gizo da yadda nake yi sosai sosai. Allah ka sa a sanni a duniya in zama ƙwararren ɗan ball a sani a duniya. Allah ka taimakeni ka sa in iya ball sosai sosai. Allah ka sa nima karan kaina in dinga jin mamaki yadda nake buga ball. Allah ka taimakeni ka shiga bada bani sa'a kan abun da nake yi Allah. Allah ƙwallon ƙafan nan ka sa ya zamanto shine sillar arziƙina kuma in taimake iyayena a gida. Allah ka bani sa'a.

Gaskiya yadda nake haduwa da abokanai ciniki shine da ta kafafen sadarwa da wasu abubuwa. Haka nake haduwa da abokanai ciniki, muke yin ciniki da sauran abubuwa. Dan ni mutum ne mai son hulɗa da sauran abubuwa kuma ta kafafen sadarwa ne yake isar da sakonni, yake tura abubuwana. Kuma gaskiya a zahirin gaskiya bana wasa da kafafen sadarwa kamar social media da sauran su. A ciki ne nake samu, nake tallata abubuwana, nake tallata haja na, nake tutturawa, nake sending nashi da sauran su. Kuma wurin ne dai ga mutum like yake samu yake like sadarwa da wasu abubuwa kuma kake samu like kake tallata abubuwan da kake saidawa kake nuna wa mutane da jama'a da al'umma ga abin da kake sayarwa, ga abin da kake bukata, ga farashin abin da kake sayarwa ko abin da kake yi da sauran su. To gaskiya ta haka nake bi, haka nake yi kuma a koyaushe abin da nake yi ke nan kullum da kullum. Kuma gaskiya ina farin cikin yin hakan kuma a gaskiya kullum haka nake yi kuma haka nake bi nake yi ko da yaushe. Kuma tallata abubuwa a gaskiya ya zantu abu ne wadda zan ce ba mai sauƙi ba. Dan komai ka san a rayuwa sai ka bi shi a da ake yadda ake cewa due process ne. Sai ka bi shi, da kaɗan kaɗan ake bi ake samun wasu abubuwa. Kuma gaga komai muna bin shi ne bisa tsari. Muna yin shi ne bisa tsari ko muna taimakawa kanmu, muna yin abubuwa yadda ya kamata a lokacin da ya kamata. Ba ma samu muna ba komai muna yin shi bisa yadda ya kamata ne. Kaga kuma yadda ake yadda muke ciniki da mutane yadda sai mun tura musu sun ga abin ya musu ko kuma sai sun ga abin mu ya musu kafin na sai su mana magana in ya so. In suna so sai mu mu faɗa musu yanayin farashin mu a yanayin yadda muke saida abubuwan mu. Sai kuma su in ya musu haka in za su saya to in kuma ba su saya ba sai su mana magana. A haka muke yi da haka muke yi da jama'a muke.

Gaskiya, gaskiya tara tsabar kuɗi ko in ce tara kuɗi haka cash gaskiya ba wai abu ne wanda nake so yawanci ko wanda na saba ko na ke yi a koyaushe ba gaskiya. Dan ni ban cika yi bakan gaskiya, ban cika yi ba kuma bana so a ce ina yawan tara su tsaba in riƙe su hakanan gaskiya. Ƙara ace ina ajiye da su a cikin account preferably a haka yafi mun Dan ni mutum ne wanda baya son irin asiri ya tonu haka ko wani abu hakan nan. Na fi so komai ya zamto cewa yana nan akwai privacy komai arayuwa ka yi shi bisa cikin sirri da sauran abubuwa. Toshi yasa ni ban cika so ina ajiye komai tsabar su ko kuma in ajiye su ina ƙarin min dai kawai in ajiye su cikin account yafi mun ƙwanciyan hankali dadai sauran su. Toshe yasa haka nake yawanci ni biy nake yi dai koyaushe.

Gaskiya, yanayin teburinmu da yake a wurin aiki, yana da normal tebur ne, teburin normal ne gaskiya. Zance irin teburin, eh normal ne de, yawanci yadda ake irin tebura da ake samu ne a normal wurare hakan nan. To haka teburinmu yake gaskiya. Teburinmu dai yana nan ƙwas-ƙwask gaskiya, mai kyau ne teburin. Kuma in za ka duba yanayin teburin, yanayin abubuwan, indema kaje makarantu, ko kuma tebur a makarantu, teburin malamai, to haka irin teburin da muke da shi yake nan a wurin aiki. Yana nan flat ne, kuma yana da kyau gaskiya, kuma yana jin daɗin harka a irin wannan teburin. Dan yanayi yana da kyau sosai, kuma ana samun komi yana nan perfect gaskiya, kuma yana jin daɗin yanayin aiki a wurin, akan wannan teburin gaskiya. Teburin daidai ne kuma me kyau ne, kuma kaga a ko ina ana samun shi. Shine matsalan, amma dai kuma normal ne gaskiya. Yana jin daɗin aiki da teburin kuma yanayin yadda tebur ɗin yake kuma yana yadda nake samun abubuwa gaskiya. Ina jin daɗin aiki a cikin shi, a kan shi ma zance, eh.

Gaskiya, a zahirin gaskiya, wanda yake ƙaƙƙafa min baya. Gaskiya yawanci ƙanina ne. Ƙanina ne yake ƙarfafa min baya in ina tafiya ko in na gaji kuma mene ne. Gaskiya shi yake ƙarfafa min baya. Don gaskiya, ban da wanda yake ƙarfafa min baya ko yake taimako na ko yake min abubuwan da nake so ko ya kamata da wuce wannan ƙanina. Ƙanina ne yake ƙarfafa min baya in na gaji har ta in na gaji ma tausa shi yake min kome da kome da nake so gaskiya. Kuma yana jin daɗi yana yadda yake taimaka min kuma yake min abin da ya kamata. Ba abin da zan ce mishi sai "Allah biya shi." Gaskiya yana mugun taimako na. In na gaji yana taimaka min baya na, yana dan dannanemunsu. Kaga kuma wanda zai dinga dannema maka bayan ka kuma yake ƙarfafa maka ba ƙaramin mutum bane a wajen ka. Tunda yana taimakon ka yana taimaka maka, yana ba ka abubuwan da ya kamata. Yana taimaka maka da abin da kake bukata. Yana taimaka maka da abubuwa. Yana taimaka maka da dun. In mutum ya gaji gaskiya, kaga zai taimaka min in na gaji ya dannanemu wannan bayan. In kuma ƙura ne ya same ni a baya na ko kuma wani abu ya gani, gaskiya na taimaka min. Ba abin da zan ce masa ina gode mishi gaskiya sosai. Dan mutum da zai ƙarfafa maka kuma ya taimaka maka ai ba ka da wani kalma ko wani abun da za ka ce mishi. Illa ka ce mishi ka gode. Kai hatta godiya in ma ka ce mishi ka gode, godiyar ma ni ina kaman ta yi kaɗan. Don gaskiya mutum ne wanda yake taimaka maka, wanda yake yi maka kome don wanda zai yi zauna, yayi supporting naka, ya taimaka ya ƙarfafa maka bayan ka, ya tsaya ya yi maka tsayin daka, ya yi maka abun da ya kamata. Gaskiya ba abin da za ka ce mishi sai dai ka ce mishi ka gode. Kuma gaskiya irin kalan support da yake bayarwa a lokacin da ya kamata, a lokacin da aka bukata. Kaga kuma gaskiya na taimakawa ko yaushe. Ko wane lokaci in kan buƙaci taimako ko kuma ka buƙaci wani abu hakanan, gaskiya yana taimakawa ɗari bisa ɗari, ɗari bisa ɗari. To kaga a wannan gaɓan, gaskiya irin wannan ba'a cika samun irin su ba. Shi ne dai ƙwalli tal yadda yake tallafa min yake ƙarfafa min baya na koyaushe da nake buƙata. Abin da nake buƙata, abin da zan yi da sauransu. To kaga wanda dai zai taimaka maka a rayuwa, wanda zai ƙarfafa maka baya, ya zauna ya taimake ka da sauran abubuwa ba abin da za ka ce mishi illa ka ce mishi kawai ka gode. Don godiya ma wata kalma ne. In ma ka ce wani ka gode, eh ka gode. Eh muntari ka ce wani ka gode ma ka wannan ai ka rage ni. Wasu yanayin abubuwan da suke yi suke taimaka maka gaskiya ko ka gode musu ma godiyar yayi kaɗan. Don abubuwan da suke maka yanayin yadda suke taimaka maka suke ba ka ƙwarin gwiwa da wasu abubuwa. Gaskiya ya kamata ya wuce yanayin yadda za ka taimako don yanayin support da kuma taimako da ake ba ka. Gaskiya ba abin da ya kamata ka ce sai dai ka ce ka gode. To kaga yanayin akwai mutane da za su dinga ba ka yanayin support. Akwai wanda za su dinga ba ka support backbone naka ke. To wanda suke irin taimaka maka. Akwai kalan taimako da ake maka. Akwai wani kalan taimako da kalan support da in an ba ka kai ma you will definitely be happy because yanayin mutanen suna taimaka maka, suna ba ka abin da kake buƙata, suna ba ka ƙwarin gwiwa, suna taimaka maka da irin abin da kake buƙata. To ba abin da ya kamata ka ce wa wannan mutane illa ka ce musu ka gode. Kuma wanda yake ƙarfafa maka baya hakan ai shi ne na, naka kuma shi ne mai taimakon ka kuma ƙwazo ne kuma wanda mutumin da ya kamata abin da kake buƙata ya maka. Ai ba wani magana, ba wani abin da za ka ce sai dai ka ce mishi irin ka gode. Godiya ma in ka yi amfani da wannan kalma ina gama za ka ce yayi kaɗan. Don kalma ce ma wadda in ka yi amfani da shi ma ina gama ka rage kima ko darajan mutum da yake ba ka. Don gaskiya wasu abubuwan da suke yi, yadda suke taimaka maka gaskiya ya wuce misali. Ya wuce misali. Dan taimakon ka da taimakon da suke maka suke ba ka da ƙwarin gwiwa da sauran abubuwa ina gaya ce a ce ya fi haka. To kaga wannan ya zama kaman zance, ya zance ne irin yadda dai mutum wasu suke taimaka maka, suke ƙarfafa maka, suke ba ka ƙwarin gwiwa da kake buƙata. Suke taimaka maka da irin kalan support da dai kake buƙata gaskiya ya wuce misali. To kaga a nan kam a wannan gaɓan ya kamata ace ka gode kuma ka jajirce ka ci gaba da jajircewa kuma ka ci gaba da yin abin da ya kamata lokacin da ya kamata. Kaman yawanci yadda nake yawan faɗa, kenan ka ci gaba da abin da.

Gaskiya abin da nake so in canza ko abin da nake so in kawo a wajen aiki gaskiya yana da yawa. Ni mutum ne mai son ayi amfani da tsare-tsare na, mai son abu ne wadda in za a yi shi a yi shi kan ƙa'ida, a yi shi kan tsari. Gaskiya ni mutum ne wanda yake son sauya abubuwa. Ni mutum ne wadda yake so ya kawo sabbin abubuwa. In za a yi abu a yi shi a kan tsari, a yi shi bisa kan daidai, a yi shi yadda ya kamata. Ka san abu komai ana yin shi yadda ya kamata. Shi ya sa nake yawan cewa ayi abun da ya kamata a lokacin da ya kamata. Shi wannan tsare-tsare da nake so in kawo a wurin aiki. Abin da nake son in canza shine yanayin yanda mutane suke aiki. Gaskiya a wannan gaɓan yanayin yadda mutane suke aiki, me nake nufi da haka? Yanayin yadda mutanen suke aiki, wasu ka san basa zuwa aiki da wuri, basa yin abin da ya kamata. To shine, ya kamata in mutum ba ya zuwa aiki da wuri ko in ce ba ya aiki da ya kamata ko ba ya aiki da wuri, to shine za'a bi wannan sigar ko in ce wannan gaɓa ayi amfani da shi a cire shi. In ba a cire, a cire mashi ɗan ƙaramin albashin shi da yake cikin wannan albashin shi a cire wasu daga ciki a cire wasu. To kaga wannan zai sa mutum ya sa jiki sabida kar a cire wani ɗan kaso da yake cikin albashin shi. Kaga sai in za'a biya kar a biya shi duka, a biya shi kaɗan kenan. To kaga ya kamata ace mutum in zai aiki ya yi shi kan ƙa'ida, ya yi shi kan daidai, ya sa jiki ya yi abun da ya kamata yadda muke yawan cewa kenan. Mutum ya yi abun da ya kamata a lokacin da ya kamata. Ba lallai ba dole, amma kuma dole mutum sai ya san yadda ya kamata ya bi abun aiki. Ya kamata musu du ya yi abun da ya kamata a lokacin da ya kamata yadda muke yawan cewa ka bi aiki ka yi shi bisa tsari. In an ba ka doka aiki in akwai doka ya kamata mutum lallai ya san ya bi wannan dokan. Ya kamata mutum lallai ya bi wannan dokoki na aiki, ya bi tsare tsaren wannan aiki. Wannan kamfani ne ko ba kamfani ba ya bi wannan inda dai yake aiki. Dole akwai tsare-tsare, akwai abubuwa da ake, ake sawa ayi a wajen aiki. Akwai wani, wasu sharuɗoɗi da ake bi ake zama a wajen aiki. Akwai sharuɗoɗi akwai wato dokoki da yake nan a wajen aikin. In mutum bai bi waƴannan dokokin ba to tabbas ya kamata ace cewa in misali mutum ana zuwa ƙarfe takwas ko kuma ƙarfe bakwai wajen aiki ko kuma wajen yin abun da ya kamata. To kaga in mutum ya zo ƙarfe tara kaga lallai ya kamata ya saɓa doka ya karya doka. Shine ya kamata in ba wai da ƙwaƙƙwaran hujja ba ya kamata a cire wani ɗan kaso a cikin wannan albashin shi. To shi ya sa muke yawan cewa ya kamata ayi amfani da yanayin da mutane suke. Ya kamata mutum in baya abun da ya kamata sai a samu a tabbatar eh mutum abin da yake yi gaskiya baya yin bisa tsari baya yin daidai. Ya kamata ace cewa. Mu san cewa in mutum baya zuwa baya yin abin da ya kamata a wajen aiki ya kamata a ɗan zaftare mishi wannan albashin shi. Ya kamata a sa jiki. In mutum ya sa jiki yana zu yin abin da ya kamata a lokacin da ya kamata kamar yadda nake cewa kenan shine za'a ɗan bar shi. Amma mutum baya sa tsari baya bin dokoki baya abun da ya kamata, gaskiya ina ga ya kamata a cire albashin shi, a rage albashin shi. Abun da yake samu sai a ɗan rage gaskiya. Wannan zai kawo zai sa mutane yawanci su sa jiki kuma su dawo kan hankalin su, su san ga abun da ya kamata shine abun da nake. Tsare-tsare abun da nake so in canza kenan in yi shi a wajen aiki. Shine abin da yawanci nake yawan cewa kenan. In za a yi shi a wajen aiki a kawo sabbin tsare-tsare abin da za'a canja abun da za'a kawo abun da za'a yi kenan. Shine nake yawan cewa kena. Dan in mutum ka ga ka kawo mishi maganan kuɗi ka ce mishi za ka cire za ka rage to gaskiya zai dawo hankalin shi, zai dawo taitayin shi, zai san cewa eh wannan fa mutumin da gaske yake abun nan. To kaga lallai ya kamata mutum ya sani cewa ya kamata ka yi abu kaza, ka yi abu kaza. In dai za ka yi to shikenan, in kuma ba za ka yi ba to shikenan. Duka wannan ya rage naka. To kaga shi yasa muke yawan jan hankalin mutane akan su san abun da za su yi. Za su yi shi sai su sa hankali su yi aiki. In kuma ba za su yi ba kaga wannan ya rage nasu. In dai ba mutum zai sa jiki yai abun da ya kamata ba za mu cire albashin shi, za mu cire. Za mu rage wani ɗan kaso da yake samu a albashin shi ba sosai ba. Amma mene ne? In ana samu kamar dubu hamsin sai mu cire dubu uku ko kuma dubu biyar mu cire. Kaga wannan zai ja mutum hankalin shi, zai dawo taitayin shi, hatta shi shugaban a wajen aiki. In bai zo da wuri ba shima sai a ya rage wannan albashin da ake rage wa. Kuma mene ne sai a cire.